Wani lokaci kake wanke kayayyaki? Eh na kan wanke kayayyaki ne da sati, ran sati. In tattara waɗanda suka yi datti, saboda aiki, zan wanke su, in shanya. Bayan sun shanye to sa na yi musu guga, sannan in sa su a cikin jaka.

Kana jin kukan zakara da safe tabbas. Ina jin kukan zakara da safe so da kowane lokaci ma. Daga zakara zai kuka sai na ji ta a wurin da nake. Domin kuma ƙauye nake kuma ana kiwon kazu na zangwan mu.

Kuna da WiFi a gida? Ban da WiFi a gida amma na taɓa sayan WiFi kuma nayi amfani da ita na tsawon wata uku abun da aka gyara, antenna port ɗin mu sannan aka daina amfani da ita. Amma kamar na taɓa amfani da WiFi.

Ku faɗi lambar waya ko adreshin da kuka haɗace. Eeee wane lambobin ne domin akwai lambobi da yawa da na haddace tun yaranta na. Kuma gaskiya suna da mafi yawa. Nawa na baba na, na mama, yeah.

Ku gaya mana game da sayarwar, sayarwa a titi. Eh gaskiya sayar da abu a titi gaskiya nan ana sayar da abu a titi da yawa saboda wasu basu da kuɗin gina shago sai dai kawai su kawo teburinsu su zuba kayansu a bakin titi. Masun tafiya suna saya, masun unguwa suma suna zuwa su saya.

Wani irin jaka kake ka yi? Eh gaskiya ban da jaka kuma ban ɗaukan wani jaka in kai wani guri da ban. Sai dai ina sayan jakuna da dama tabbas kuma ina amfani da su ta hanyar makaranta da sauran su.